Amm, na fi son inga shewu kofi akan shayi saboda shi kofi yana da matikar daɗi ne a tattara dukan mutum wurin aikin da shi gaskiya. Na fi son kofi gaskiya akan shayi sosai da sosai saboda kofi yana da advantage a kan shayi.